Ina sarƙaƙe gidanmu sau ɗaya kowane rana. Ina share veranda, na share bedroom, na share kitchen. Na sake na yi mopping na su gabaki ɗaya. Na sake na share gabaɗaya cikin gidan. Na sake ina goge gidan gizo-gizo da yake ceiling. Ina goge su gabaɗaya kowane rana. Sannan kuma ruwan da bai da kyau a gidan ana zuwa a zub da shi. Sai shara ana zuwa a kai shi bola a ji in zubar da shi ma. Kowane rana nake tsaftacewa.

To rana mafi kyau a mako shine Alhamis da Juma'a. Saboda ranar Alhamis ana samun hutu ba karatu, ba zuwa hadda da kuma sauran su. Sai kuma ina samun lokaci naje na buga kwallon bol, sai ehm.

Eh to ban cika rubuta rahoto ba, kamar mako mako ne dai na ke samu na rubuta rahoto, akan wasannin kwallon ƙafa, sai kuma ina, ina rubuta rahoto game da wasanni na yanar gizo gizo.

Wurin aiki mu makaranta ne muna muna zuwa muje muke mu gyarawa student fili inda za su na wasanni, da kuma inda za su na cin abinci, sai kuma inda za su na buga bal ga baki da muke gyara shi.

A'a banwanci kasa bel sosai ba. Yawanci sai na yi sati biyu ban sa bel ba ma. Saboda yawancin kayan da nake sakawa daga jumpa sai wando mai roba, yawan ci wata biyu uku kafin na saka wando mai bel. Se saboda sai dai kuma idan zan je makaranta shine nake yawanci sa bel. To da yake na samu na gama makaranta yanzu ban cika amfani da bel din sosai ba. Sai ya kama saboda yanzu wandona na jeans guda ɗaya ne a takai ce ɗaya nake amfani da shi. Wai shi shi ɗin ma dai ina iya sa shi ba tare da na sa bel ba. Amma saboda, ya wan faɗiwan da yake yi wata rana shi ya sa nake sami shi bel.